Kana shan madara? Eh, ina shan madara. Mutane da yawa ma da na sani suma suna shan madara. Kuma ni ma dai ina son madara. Ina ga a duniya babu abubuwa da yawa da suka fi madara daɗi. Dan duk abin da ka haɗa da madara yana, yana, yana yin daɗi sosai. Saboda haka eh ina shan madara sosai.

Kana amfani da matashin wuya? Gaskiya bana amfani da matashin wuya saboda bana bukatan shi. Amma dai idan zan yi tafiya misali zan yi tafiya a jirgi ko zan yi dogon tafiya a mota, eh zan yi amfani da shi yanda karna samun ciwon wuya a cikin tafiyan da na ke yi.

Kana miƙe jiki da safe? Eh, ina miƙe jiki da safe saboda yana da amfani sosai a wajen mutum. Wani lokaci idan baka miƙe jiki ba da safe ka fara tafiya ko za ka yi wani abu ko za ka ɗau abu mai nauyi, zai iya jawo ma matsala a jikinka. Saboda haka idan na tashi da safe, zan miƙe jikina. Idan na miƙe jikina, in nema sai in nema ruwan sanyi in yi wanka. Idan na nemi ruwan sanyi na yi wanka bayan na miƙe jikina da safe, sai in fita in fara aiki. Amma wani lokaci bayan na miƙe jikina sai na ɗau motsa jiki tuƙun. Zan ɗan yi tsalle-tsalle, na ɗan yi gudu tuƙuna sai in je in yi wanka.

Kana da katin kasuwanci? A'a bana da katin kasuwanci, saboda ni ba ɗan kasuwa bane. Da dai ni ɗan kasuwa ne na san zan samu ka-katin kasuwanci na. Amma wasu mutane dai da su en kasuwa ne suna da katin kasuwanci. Kuma na taɓa ganin wannan katin kasuwancin sau ɗaya da zan je kasuwa tare da wani ɗan kasuwa, ɗan uwana ne ma mun je tare ya ciro katin kasuwanci sai ya nuna musu a get. Da ya nuna musu a get sai suka buɗe get ɗin suka bar shi ya shiga. Saboda shi yana da wannan katin kasuwancin. Ni ma nan gaba idan na zama ɗan kasuwa, inda shi ne hanya na samun kuɗi, ni ma ina fatan za su ba ni nawa katin kasuwancin.

Ka fi son hawan matakala ko lift? To gaskiya zan ce ni na fi son lift. Idan na sa ƙafana kawai ya kai ni inda zai kai ni ina tsaye har sai ya kai ni inda zai kai ni. Idan zan je waje mai, mai nisa hawa ne sosai. Kuma ban so in, in sha wahala gaskiya zan ce na fi son hawa lift.

Sau nawa kake goga haƙora? To gaskiya, yadda dai zan ce ni da mutane da yawa suke goge haƙora shine sau ɗaya a rana. Idan ka tashi da safe, wani lokaci dai na fi so bayan na ci abincin safiya tukun sai in goge haƙora na. Amma mutane da yawa sun ce gwanda ka goge haƙoranka kafin ka ci abinci. Amma ni gaskiya idan na goge haƙora na da safe kafin in ci abinci to abincin baya mun daɗi yanda nake so. Saboda haka na fi sosai na ci abinci tukun, sai in goge haƙora na. Amma kuma yanzu na koya cewa ya kamata mutum yana goge haƙoransa sau biyu ne a rana, da safe kuma da dare. Amma dai a yanzu kam ban fara yi, na ban fara yi da dare ba. So sau ɗaya nake goge haƙora na.

Yaya kake bikin ranar haihuwarku? Yanda muke bikin ranar haihuwar mu shine zamu samu waje mu je mu ci abinci. Idan mun ci abinci kuma mu ci cake. Idan muka ci cake muyi hotuna da ƴan uwan mu, muyi labari cikin kwanciyan hankali da jin daɗi. Haka dai mu muke bikin ranar haihuwar mu.

Kana fi son bas ko tagzi? To gaskiya zan ce na fi son tagzi akan bas. Saboda shi bas ba kai kaɗai ba ne, kana tare da mutane da yawa. Duk wanda ke da kuɗi kuma zai tafi inda za ka tafi zai shiga wannan bas ɗin. Amma shi tagzi kam idan ka kira shi, kai kaɗai ne. Kai kaɗai ne kuma zai kai ka inda ka ke so cikin kwanciyar hankali ba tare da mutane sosai ba cikin motar.

Kana buga rubutu da sauri? A'a, gaskiya ni yanda na san kaina bana buga rubutu da sauri. Duk wanda suka ganni ina buga rubutu suna cewa mun ban iya buga rubutu da sauri ba, amma ina ƙoƙarin in kara saurin buga rubutuna saboda na ga yana da amfani sosai kuma mutane na son haka. Saboda haka nan gaba ina fatan insha Allahu zan, zan ƙara saurin buga rubutu.

Kana bin ƙa'idojin aiki? To ai, wannan abin dole ne mutum ya bi ƙa'idojin aiki, saboda idan ba ka bi wannan ƙa'idojin aikin ba, za a iya a kore ka daga wajen aikinka. Saboda haka eh ina bi, kuma akwai dalilin da aka saka wannan ƙa'idojin. Yana taimakon aiki ne ya tafi ba tare da matsala ba. Saboda haka ni na tsaya tare da ƙa'idojin aiki kuma ina bin su.

Kana riƙe riga a aljunka? Ban gano wannan tambayan ba amma ina tunanin tambayan na yana tambaya na ne ko ina da aljuhu a riga na. Saboda haka eh ina da aljuhu a riga na. Ina da aljuhu guda biyu a riga na kuma masu zurfi ne zan iya saka abubuwa sosai. Zan iya saka manyan abubuwa a ciki. Yin tafiya na bata da matsala ba.

Menene mafi mahimmanci a kasuwanci? Abin da zan ce ya fi mahimmanci a kasuwanci shine gaskiya. Ka faɗi gaskiyan yanayin abin da kake sai dawa da kuma gaskiyan kuɗin ta. Idan ka, idan kai mai gaskiya ne kuma mai adalci ne, za ka ga kasuwancin ka na tafiya ba tare da matsala ba. Za ka ga albarka ne kawai a cikin kasuwancin kuma kuɗi zai na zuwa. Bayan faɗin gaskiya da gaskiyan abin da kake saidawa da zan ce kuɗi ne ya fi muhimmanci. Saboda kowa yana kasuwanci ne saboda ya sami kuɗi wanda zai iya kashe wa, ya kashe ma kanshi, kashe ma iyalen shi kuma ya yi abubuwan da yake so ya yi da kuɗaɗen nan.

Kana bada shawara a aiki? Eh, idan dai na samu aiki yi tare da mutane, gaskiya ina bada shawara a aiki. Saboda shi shawara shi ke tafiyar da aiki, yanda ya kamata ko fiye da yanda ya kamata. Don idan dai kana bada shawara kuma kaima idan aka baka shawara kana ji, zaka ga duk wani aikin da kuke yi zai tafi ba tare da kowane matsala ba. Saboda shi girman kai a wurin bada shawara ko wajen karɓan shawara shi yake ɓata aiki. Saboda haka eh ina bada shawara a aiki.

Waƴanda kayan aiki kuke amfani da su? To gaskiya mu kayan aikin da muke amfani da su a wurin aikin da nake shi ne da laptop ko zan ce kwamfuta da wayoyi. Na kwamfuta da wayoyi muke amfani da muna aiki muna, muna aiki ne a cikin, a intanet. Abubuwan da muke amfani da su ke nan gaskiya.

Yaya dangantakarku da abokan aiki? Gaskiya abokan aiki dangantakarmu zance mai kyau ne. Muna, muna, muna hulɗa mai kyau, muna magana, muna labari, ba maganan aiki kaɗai muke yi ba, muna maganan iyalai, muna maganan yanda harkokin yanda harkokin gari yake, yanda kuɗin abubuwa suke tashi suna sauka, yanda kayan abinci suke tashi suna sauka da kuma man fetur. Da dai abubuwa da yawa. Saboda haka har wajen ƙwallo muna haɗuwa mu buga ƙwallo tare. Saboda haka dangantakarmu da abokan aiki mai kyau ne sosai.

Yaya wurin aikin ku yake? Mu wurin aikin mu waje ne wanda zan ce yana da haske sosai. Abu, abu ɗaya kenan da za ka yarda da idan ka zo wurin aikin mu, kana shiga za ka ga haske, akwai haske sosai, akwai wuta sosai a wurin. Yanda mutum zai yi aikin shi ba zai ga komai. Kuma akwai kyamarori da yawa. Akwai, oganin mu sun sassaƙa kyamarori da yawa yanda za su na ganin abubuwan da ku ke yi ko kuna cutan su ko, ko kuma dai kuna yin abin da ya kamata a wurin aikin.

Kana rubuta kashe kuɗin aiki? Eh, ina rubuta kashe kuɗin aiki saboda ni abin ma da na karanta a makaranta, a jami'a shine accounting. Saboda haka ina rubuta duk kuɗin da ya fita a wurin aiki kuma duk kuɗin da ya shigo a wurin aiki. Saboda yana da muhimmanci da game da oganmu yanda zai san ko ana cutarshi ko ba'a cutarshi ko kuma dai abubuwa na tafiya yadda ya kamata.